Ina daidaita aiki, daidaita rayuwana da yadda aiki zai mun matukar muhimmanci mai kyau. Ina daidaita aiki kaman yanzu idan zanyi abu dole ne sai na sa lokacin da zanyi aiki saboda a cikin rayuwana ina buƙatan hutu da bacci da kuma yin wasu abubuwa. To kaga bazai yi mu haɗa aiki da bacci ba, dole ne ya kamata in je in na nemi aiki daban shi lokacin shi in ware mai lokacin shi daban, rayuwa kuma in ware mashi lokacin shi daban. Yin lokacin aiki ne to zan aje duk wani abun da ya shafi na rayuwa. Don kuma lokacin rayuwa yayi to kaman zan iya fita shaƙatawa ko kuma in je wurin jin daɗi haka nan in je in ɗan yawo abun da nake so. Ammann wani lokaci ba kullum ba ne nake daidaita aiki. Wani lokaci zan iya fita aiki daga wurin in shaƙata, wani lokaci kuma in yi abun da nake so da rayuwana. Ba kullum ba ne sai ana aiki. Aiki yana kamawa ne lokacin da idan ka ga abu ya kamata kayi aiki sai kayi. In kuma ka ga bai kamata ba to bai kamata kayi aiki ba saboda aiki idan ka haɗa shi da sha'anin yana ne rayuwan ka ga sai ya zai iya baka wuya sosai.

Ban gane ba ina nake son ciyar da hutu kuma. Anan tambayan dai akwai ruɗarwa a cikin shi. Ciyar da hutu kaman inda zan je yawon hutawana sai in ciyar kenan ko abun da zan ci idan naje yawon hutu. Idan dai naje yawon hutu abun da nake yawancin ci shine su ice cream mai chocolate ko mai madara shine abun da nafi son ci a wurin hutu. Dan kuma wurin zuwa ne ina son zuwa wurin wani mutum sunan shi Malam Mustafa Restaurant. Ina yawan zuwa wurin shi, shi yana da abinci mai kyau. Shi mutumin ya iya restaurant din shi yana da kyau shiyasa nake son cin abinci a wurin lokacin hutu. Idan naje hutawa toh a wurin nashi akwai AC da fanka, har da fankan hannu ma mafi fiice akwai mafi fiice a wurin. Toh da shi duka ina aiki, ina aiki da shi kuma ina wani idan ba wuta ke nan wurinsa ko kuma idan bai kunna generator ba. A wani lokaci kuma in akwai fanka toh ina aiki da fankan wurinsa. In kuma wutan shi mitan shi bai ƙare ba in ba generator ya kunna ba ina kunna AC a wurin. Dan yayi akwai wurin kwanciya wanda yayi tanajarwa kwastamomi wanda idan kaje inka irin kaci abinci ka gaji zaka ɗan huta sai kaje ka kwanta a wurin. Idan ka sha hutun ka, ka yi barci toh sai ka tashi ka tafi amma sai ka biya shi kuɗin ciyar da hutun da yayi maku. Saboda kuɗin saboda wurin da yayi ɗin da AC duk kuɗi yake biya ana refilling mishi gas in cikin AC da kuma abubuwa da ya washe sa. Amman yawanci ni bana zuwan yawon ciyar hutu shiyasa ni nafi son zama a gida kawai ya fi mun hankali na kwance.

Ina yin abubuwa da yawa don in ga kan cewa aikin na ya tafi daidai ta yanda aikin na in ina yi ba zai bar wahala ba. Shiyasa idan ina aiki, in na kalli wani damar da zai yi in kara aiki saboda in samu ƙarin kuɗi, ina yin shi sosai saboda ƙar wata rana kuɗi yazo ya ƙare wa mutum. Misali yanzu ace na zo ni ya je ni wurin aiki sai ina cikin yin aiki sai na gama da wuri sai ana tambaya na me ya fi mun yi haka ina gama na ce ni yau na yi sauri na gama sai aka ce mun to in kara mana za a biya ni kuɗi. To kaga ina fama ina kara ƙwazo saboda in yi, in yi ƙarfi in kara aiki in samu a biya ni da kyau kuma biyan ya tsayo mai, mai kyau sosai ta yanda ko ba yau ba wata rana zan iya samun albashi mai kyau wanda zai sa min ciyar da rayuwana mai kyau. A wurin aikin nan ana fesin damuwoyi da yawa ta yanda akwai gajiya na ɗaya akwai kuma ƙishin ruwa. Misali yanzu ace ana azumi to idan dai har ina azumi sai na zo ni na wannan. Idan har ina azumi kafin nan na zo ni ina aiki to aiki zai bar wuya. Musamman ma in ce aikin a rana ne. Idan na shiga rana ina aiki gaskiya yana ban wahala. Zan ta jin ƙishin ruwa na damuna kuma ga ba hallin insha ruwa saboda ina azumi. Idan kuma bana azumi to ya zama daidai. Idan kuma ina azumi to ni bana kara aiki. Iya aikin da na yi na gama shi kaɗai zan ba da rahoton shi in samu in wuce amma kullum haka nake yi inda ana azumi. To ran da ba aiki kuma musamman zan ci abinci da kyau a gi jida ta yanda ko na je barin jin wa ba da rana ma in dai zan kara aiki kafin na ɗan ci abinci kaɗan kuma baran kara ba to shike na saya ƙwanta. Yawanci kuma da takadu cikin ofishin wurin aikin suma ana iya karawa a ƙara bayani inda bayani sai a samu cigaba a wurin aikin ku so saita yadda ko ba yau ba aikin ku bari ta bayar guje ba kuma kamfaninku za su saya sunanen da ƙarfinsu a samu ci gaba a kamfanin ci gaba a ko'ina hakan nan. Kaga in ba samu ci gaba a kamfanin wurin aiki ba to ba ga samu, ba gmkmmmma samu, ba ka san yadda za ka yi ka ƙi kara, kara aikin ka ba. Amma yawanci kullum idan kana kara aiki kana yi kana ƙara buɗe dawa kana fadada tunaninka to za ka ga nan da nan ka samu harka ka yi aiki mai kyau ta yanda mutum ko mawaye ya ga zai ce eh ka yi ƙoƙari. Kamfaninku ta saya saboda kai. Kamfaninku bai mutu ba tana nan tana aiki tana kan fitar da kaya masu kyau masu inganci ta yanda mutane za su yi aiki da su mai kyau. Misali ace kamfanin sabulun wanka ne to idan mutanen suna siya sai yana ɓatamusu jiki to zasu dai na siyak amma idan ace sai ka zo ka kawo shawara saboda a ƙara aiki sai ka ce ayo wannan sinadarin da muke sawa wannan shine babban abun da ya sa aiki yake ba mu wahala nan gudu. Har a yi sa aiki yake zuwa ya zo ya ƙare yi ko kuma ace har shi ne yanzu yake sa kwastomomu ba su siya kamfanin ya fara mutuwar sai a zo a canja sinadarin a ce na kan shi ne ya sa mai kyau. Idan ansa to ka, ka ƙara wa aikin ku ƙwari da kuzari ta yanda yanzu idan an yi shawaran da ka yi ɗin idan an yi in mutum ɗaya yake da shi sai ya zo ya giya wa saurinsa cewa a yanzu kamfanin nan sun gyara kayansu. To idan kun zo kun fara kun ci gaba da yin aiki da, da shawarar ka to za ka ga kamfaninku tana samun ci gaba. Za ka ga kwastomomi daga wurare da yawa sun zo su suna neman abubuwan nan da kake buƙata. Saboda idan ka haka ka ƙara aiki kenan a kamfaninku, kamfaninku za ta samu ɗaukaka da cigaba kuma ta dalilin haka za ka yi samun, za ka yi samun albashin ka ya karu kuma albashin ka zai yi kyau sosai. Shi ne abin da yake magana a kan kara aiki. Kara aiki yana da matukar kyau sosai.

Eh ƙwarai da gaske ina iya dafa abinci. Abinci kala kala da yawa kamar haka, bari in fara kirgo su. Na iya dafa tuwo, idan na tashi dafa tuwo zan hura wuta sai in sa ruwan zafi. Idan yayi zafi sai in ɗebo garin masara, na ɗebo garin masara sai in yi targe, in yi targe. Yanda ake targe zan zuba ruwa, garin ne sai in zuba ruwan sanyi. Idan na kwaɓa in ruwan zafi na kan wutan ya tafasa sai in zuba sai ka ga ya yi kauri. Idan an bar shi ya nuna kamar minti ashirin ko sha biyar sai ka zo a daf a juya targe a motsa shi da kyau ta yanda abincin in ya kama shi kenan sai a nemo miya. Miya kuma misali miyan kuka, wani bishiya ne babba yake girma ana kiran shi kuka. Idan an yanko ganyan sai a zo a busar sai a daka a nika shi sai ya zama gari. To idan zaka dafa idan ka sa ruwan ka ya tafasa sai ka zo in ka sa ruwa in ya tafasa sai ka zo ka buɗe murfin abincin sai ka sa manja da magi da albasa da gishiri. In ka sa sai ka bar shi ya tafasa in akwai nama sai ka sa. In kuma babu ka sa kifi, in babu ma za a iya barin shi haka. In ka yi sai ka dafa, sai in ya tafasa sai ka ɗebo garin kukanka sai ka kaɗa. Wani lokaci kuma ina iya yin alale. Alale kuma shi da wake ake yi. Idan an sa wake an ɗan samar ruwa ya jika sai a surfa shi sai a bare bayan shi a zubar sai a shanya. In ya ɗan bushe sai a je a haɗa da kayan miya da su tumatur da tattasai da albasa da shonbo sai a tafasa. Sai a zo a haɗa a cikin waken sai a kai injin markaɗe, sai a markaɗa shi dukkan in an dawo sai a kwaɓa. Sai a sa manja da magi da gishiri. Idan an haɗa sai a kula, a leda. In an kula sai a je a, sai a je a yi abincin da shi. Shine yanda ake iya dafa abinci.

Eh ina wanke kayayyakina da yawa ko wani irin rana. Amma yawanci mafi yawanci ina wanke wa ne a ƙarshen sati. Inna ɗauko riga na da wando na idan na sa yau na je makaranta, na dawo. Gobe inna saka wani kaya na je ni wurin aiki. Idan na dawo sai in zo ne in zauna, sai in ɗebo. Idan na jira ƙarshen sati kamar ran Asabar ko Juma'a sai in ɗebo kayan gaba ɗaya sai in fito dasu wa je in zo ne in fara in samu su suna cikin ruwa a cikin bath ko daro. Inna sa ko acikin filasti roba. Inna sa sai in zuba omo sai jin siyo sabulu, sabulun ɗan Cameroon. Sai in siyo in zo ne in kayan ya jika, in ace fari ne in ya jika na iya sa hypo ko jig kuma normal kaya ne ba fari ba an sami shi hypo saboda zai iya ɓata kalan. Idan an sa fari sai an sa mai omo sai can sai a ɗauko sabulu sai a fara wanki. A wanke shi da kyau, a dirje shi idan ya dirje ya fita. Tochen sai a fara sai an wanke sai a sa a rana. In ya bushe sai a ɗebo sai a kawo su cikin gida sai a zo ai guga, a guga su da dutsen goge kaya. Idan an guga shi da kyau ya gogu sai a ɗauko sai a naɗe sai a zo a ajiye a ɗaki saboda shi idan an ajiye a ɗaki shine zai ma dai daiel ke nan na sawa. Ta yanda in za ka je aiki ba sai ka nemi wani kaya ba shi za ka ɗauko. Ya sa ni ina yi da yamma ne lokacin da rana ya sauka.

Kai, ni bana son abincin titi. Abincin titin nan yawanci wallahi ba su da tsabta ne, matsala na su yawanci suna da ƙyama. Za ka kalli mutum ta fito wai sai da abinci gashi nan an wanke robar abinci gashinan komi yayi safsaf. Amma za ka same ta tayi datti, hijabin ta ko a yage ko kayan ta ma da datti. Ba wanki ba guga ga takalmin wani iri gashi ana tafiya ana ɗaukan abu a hanya. Kuma can an jima da hannun da aka sake sama ka abinci. Sai sa'a bana so, za ka kalle su da datti gashinan gaba ɗaya ba su da fasali. Amma wai sai abincin kan su wai suna sammanin mutum ya siya. Yawanci idan ka je gidan masu wannan masu sayar da abinci a titi, idan suna dafawa za ka kalli abinci yayi wani iri. Za ka kalli tukunya ma akuya yana zuwa ya sa baki ko rago ko tunkiya. Wani lokaci suna zuwa su sa baki a ciki. To ka ga in sun sa baki a ciki ai ka ga ba yi ba kenan ya zama wani ya kuma in sun sa baki a ciki sai asake sayar wa mutum to cuta zai iya kama mutum. Ko kuma ka ga robar da suke sayar da abinci a in sun fito kan titi sun zo yin talla. Za ka kalli robar gaba ki ɗaya da datti. Za ka kalli robar kana taɓa robar ka kalla roba dai gashi nan kamar yana da kyau. Amma in ka buɗe ciki za kaji abincin, za ka kalli robar da datti haka bayan shi ko ya sake ko iska na shiga ko yashi ya shiga. To ka san roba haka ka san daga nan mara ka san mutanen kazame ne. Ka gan su za ka gansu kana gani za ka san kazame ne kuma ba za ka iya sayan abinci ba. Abincin titin ka ci ba. Ni kam bana iya siya yanci saboda ko na siya ma yana ban ƙyamance. Wani lokaci za ka taci kana jin yashi yashi da duwatsu kasa kasa hakan nan a ciki abincin. To duka in ka ji kasa ko yashi a cikin abincin ya nuna ma ƙenan tun farko da'an ma ba a gyara abincin da kyau ba. Ko kuma an bari ana wasa ko an bari yara suna yi suna wasa da shi. Za ka iya ganin mutum wai yana sayar da abincin titi amma wai sai ga jiya ɗauko yana wasa da yaro sai ga yaro yayi kashi. Sai ka je ka wanke wa yaro kashi ya jiƙi kuma sai ka ɗauka na dafa abinci wanda za ka sayar wa mutane a titi su ci. To ka ga wannan zai iya jawo cuta sosai. Yana cutar da mutane ta yanda in mutum ma ya samu ya ci abincin ma to a madadin ya koshi ya zauna za ka kalla zai tayahu. Yana shiga banɗaki yana zawo yana fitowa. Sai ya jiya ne magani da zai kama mai cikinsa in ba haka ba. Wani ya ci abincin titi yana zawo sosai a ciki ko kuma yajin su misali ace shinkafa da mai da yaji ko ɗanwake da mai da yaji. To yajin ana iya saka kafi daiwa. To kafi zabuwa kuma yana da, yana da wani irin ba kowa bane yake iya ci. Wani inya ci kafi to cikinsa zai ruɗe sosai ta yanda ko yayi abun zai taɓa shi wahala. Sai sa'a wani baya son ci abincin titi. Nima bana son ci da a madadin siya abincin titi in ci gwanda in je ni in je in siyo, in je in siyo kamar shinkafa a shago busasshe ko kuma wake busasshe da gawayi da ta gu da tatase day albosa. In dawo gida in hura wuta in zo in siyo da magina in zo in dafa da kaina. Na san ni na dafa da tsabta in dafa in ci. Amma wani ne ya dafa misali ace masu dafa wa kan titin nan to gaskiya su kan gaskiya suna bada ƙyama sosai. Sai sa'a ma mutum baya iya siya abincin su ya ci. To ka na ci wani lokaci kana ci ba zaka ma gamaci ba za ka ji amai ya zo ma. Abincin kan titi gaskiya ba kowa bane yake ci. Abun yana da ƙwan ƙyama sosai wallahi yana da banƙyama ta yanda ba kowa kamar misali ace turawa sun zo sun zo sun yi wannan aikin nan. In kana kallo suna kallon mutane ma ba za su iya ci ba. In ba turai ne ya ci abincin nan to in ya ci da safe ba zai iya kai wa yarma ara yi ba. Saboda su cikinsu ya saba da abinci mai kyau fresh abinci kuma cikin mu ya saba da cin ƙwabe. Amma su duk da haka in dai sun ci abincin kan titin da yake nan a cikin karin mu na nan to za su samu rashin lafiya sosai. Wani zai iya jawo musu ga mutuwa saboda su ba saba cikin abinci mai datti ba. Abincin kan titi mai datti ba sun saba cikin abincin su mai tsabta sosai.

Eh ni a ra'ayina ina son zuwa wurare masu kyau da wuri. Wasu kuma ba su son zuwa da wuri saboda dalilai daya. Ni, ina zuwa wani lokaci in dan je wuri ina zuwa da wuri, wani lokaci kuma ina zuwa da latti. Wato daga baya kenan. Ma'ana shi in na je ni da wuri, abun da ya sa nake zuwa da wuri idan na je ni da wuri ana bani, ina samu wurin zama a wurin kuma ina samun abun da za a yi daga farko har ƙarshe za a yi tare da ni. Wani lokaci kuma, kuma dalilin da ya sa shi ne a wurin za ka samu, za ka iya in kana yawan zuwa wuri a da wuri kama a ce wurin aiki in kana zuwa da sassafe ba ka wuce lokaci to za ka iya samun ƙarin matsayi ko kuma ba ka wani kyauta ta dalilin zuwanka da wuri kullum. Idan kana zuwa da wuri kullum za a iya ba ka kyauta amma wata rana kuma a makaranta in ka je da latti, to za a maka bulala. Za a dake ka saboda ka yi latti sosai. Idan kuma ka yi lattin nan bai kamata ace kana wasa ba. Ya kamata ace in ka yi latti, ka je ka bari ka yi latti to in ka je za a ba ka punishment. Za a ba ka horo. Da ace ka yi horon nan saboda ka zo daga baya. Amma in ka je akan lokaci za a iya ba ka wani matsayin da zai iya ba ka kuɗi ko kuma ya ƙara ma inganci tare da abokan aiki da kuma abokan makaranta. Ina makaranta ne ma malamai da su so ka sosai saboda kana zuwa akan lokaci ba daga baya ba. Yawanci mutane zuwa masu zuwa daga baya to su ana yawan zagin su ko kuma ana iya korin su a wurin aiki ko kuma ana iya rage musu matsayi. Wani kuma idan ya yi, ya zo daga baya ya yi latti to za a iya rage mai albashi. Za a ce ka yi latti, yau ga albashin ka bari a rage. In kuma ka ba da hakuri za a iya barin ka amma ba kowa bane yake karɓan hakuri. Shi ya sa yawanci ya kamata mutum yana zuwa wuri ba wai yana zuwa daga baya ba. Zuwa daga bayan nan yana da matukar illa sosai amma zuwa kuma akan lokaci yana da riba da yawa wanda za ka yi amfani da shi kuma zai amfane ka a rayuwa nan gaba ta yanda ko ba ka nan ko kuma kana nan wani zai iya in tashi ana bayani za a yi cewa kuyi koyi da wannan shi yana zuwa da wuri. Kun ga waya taɓa mai magana. Amma ku kun saba zuwa da latti kuna zuwa daga baya shi ya sa nake muku magana. To ka gani ba wanda zai rena ka idan kana zuwa da wuri. Shi ya sa ni kai na nan idan ina so in je wuri ina so in tashi da sassafe. In tashi in girka ko mi in yi abinci na hankali na a kwance in samu in isa wuri da wuri ko saboda a ƙara min matsayi ko kuma saboda a ƙara mun inganci da abokan wurin aiki a ƙara mun inda zan yi magana da su, inda kuma za su yarda da ni sosai su san cewa ni na, na duku fa ina son inyi aikin nan sakani da Allah ne ba wai ina son inyi aikin saboda in cuce su ba. To duk wanda kake yawancin zuwa da wuri zai san cewa eh kana son aikin ne kuma kana bukatar kuɗinka daidai ba wai kana son a yanke ma kuɗinka ba. Amma in kana zuwa wuri daga baya to mai gidan ku zai iya cewa kai ɗin nan ka saba zuwa latti bari zan yi maganinka. Amman yi ka zo na farko aka ma shared, aka ma sharing wannan aka ma sharadi aka ce ma kar ka sake zuwa. Gobe in ka zo ka sake, ka sake bijirewa sharaɗin to zai iya cewa in ka sake zan ma hukunci. To hukuncin shi ne ko a rage ma albashi ko a kore ka aiki ba ka yi ba ranan kuma ka ga in an kore ka aiki bara ka samu kuɗi ba ranan sai dai kawai ka tafa ma a rayuwanka. Shi ya sa zuwa wuri ina ba wai daga baya nake zuwa ba. Ina zuwa da wuri shaf shaf saboda in samu, in samu, in samu abokan arziki na in samu a ƙara min matsayi da kuma albashi.

Eh nakan yi harsashi lokacin bacci kamar harsashen in tsaya in ta tunanin ya rayuwa na zai kasance. Mene nake ciki. Wani lokaci za ga ka mutum ya kwanta amma bacci ba zai ɗauke shi ba. Wani lokaci kuma za kalle mutum yana bacci, ya rufe ido kamar yana bacci amma ba bacci yake ba, yana lissafin harsashin yanda zai yi ya rayu da kuma yanda zai iya samu aiki. Wani kuma rashin aiki ne yake sa, sa shi harsashin rashin bacci. Sai kalla lokacin ya zo yana bacci sai yana, yana gwarti ko kuma ka ji hancin shi yana fidda kumfa ko yana wani lissafi daban. Yana maganar ya za, yana wani kuma za ka ga yana bacci sai ya ta magana shi kaɗai. Ba wanda ya mai magana amma za ka ga shi zai ta magana shi kaɗai. Zaka rasa ta ya abun yake. Fara, yawanci abun idan mutum ya shiga damuwa ne yake yi. Ɗan mutum ya shiga wani za ka samu bai da yaro ko kuma wani bai da aiki. To in ka ga mutum bai da aiki kuma ga iyalai, ya kamata ya ciye da su, to za ka ga zai zauna ya ta harsashi, yana tunani a kan ya zai da rayuwa, ya zai iya samu ci gaba, ya samu rayuwarsa ya sai ta mai daidai. Ta yanda ko idan yaransa sun zo sun girma suna tambayan shi kuɗin abu ba zai ba shi ciwon kai ba zai iya cirewa ya ba su. Kar wasu kuma su zo suna ma wai, dariya suna zolayan yin shi suna cewa “wai ai kai gidan ka nan ka kasa aiki mai kyau kai kamar ba namiji ba”. To kalan wannan shi ya sa yake sa wani mutum harsashi. Za ka ji zai iya sa wani mutum wani ma ya je shi, har ya yi aikin zunubi wanda idan wanda za ka ga ya, idan za ka ga ya aikin zunubi za ka ga kowai zai ji shi ya kwanta ya ta tunani. Wani lokaci zai ji shi ya shiga cikin masu kwamishan yara. Kawai ya je yi kwamishi yaron wani ya zo ya ce wa iyayen wai sai an ba shi kuɗi kafin na yi bawa wannan. To kaga kalan wayancan mutanen yawanci masu yin irin kwamishan nan da kuma kashe mutane. To duk damuwa ne ya jawo hakan. Shi ya sa za ka ga kafin nan mutum ya wannan sai ya ci abinci mai kyau sai ya zo shi, sai ya zo shi ya yi kwanta ya ta harsashi yana tunani, ya ta tunani a kan duniyar nan.

Zan tafi zuwa wurare, ina tafiya da mashin. Lokaci idan mashi dina ba mai ko kuma ya ƙare, sai in je ne in tari a caba in je wanu wuri idan wurin yana da nisa. Kuma babu nisan a hau mashin idan kuma na samu abokina ya tahi da motanshi sai inshi ga mu tafi. Toh kaga haka shine nake zuwan wurare. Amma kafin tafi, sau da na yi tabbatar sai na yi wanka, na sa kaya. Misali a ce wurin aure ne ko wurin wani biki, to ina yi wanka, na sa kaya na masu kyau, in yi takalmina, in yi polish din shi ya yi kyau mai kyau. Ta yanda idan na je guri, bara are na niba bazace, "Kai kana da kazanta ba, dan fesa tulare mai ƙanshi." Ta yanda idan na isa wuri dole ya ce, "Kai ga wani mai tulare mai ƙanshi ya iso." To kaga hakan abun da mutum yake so ke nan. Wasu kuma abin da yake kai su wurare yawanci abinci ne. Za ga mutum ya je wuri amma ba zai kama kai ba. Kaga ana fara raba abinci hankalin shi zai tashi ko hankalin ta zai tashi za a fara nema. Ni ban samu ba, ni ban samu ba to kaga wancan kuma zubar da aji ne. Mutum bare sama bare ta ba ya samu wannan girmamawa ba idan kana kallon wancan abun. Amma idan ka kama kanka ka zauna wuri ɗaya, ka kama abincin har wurin da kake za ka iya karɓa. Wani lokaci kuma idan kana so ka haɗa da girman kai, sai ka ce karɓa abincin ma gaba ɗaya sai ka ce, "A'a kai ka ko shi." Sai ka zauna ani se ba wai ana yin wasa ba. Wasu mutane idan sun je wurare haka ba sun iya nasuwa. Sai su je su yi tawasan banza kaman yara amma ba yara ba. Amma kuma hakan ka tambayesu wai sun girma. Sai sani in zan je wurare, kafin tafi bana tafiya da abokai wanda za su iya ban kunya ko wanda in ya je shi wurin zai ta yin abu yana wawon abinci kafin nan sai ya kawo mana. To ni kuma ni ne zan ji kunya ban shi ba saboda za ce ga wannan ya ci wanka amma abokin shi wawa ne kuma ina yawo da shi. Ta yi wushi ɗin ma wawa ne to kaga wani zai iya zaton cewa dukan mu ne muke hau kan. To shi sani idan zan je wanu wuri, zan je wani wuri ani se ne ni kadai bana zuwa da mutumin da zai iya jawo mun babban matsala ta yanda zai iya jawo mun reni. Kaga yara kanana su sunzo suna rena mutum wai cewa wai a wannan shine yai ta wawan abinci ranar a wurin biki shi yasa zamu rena shi. A'a shi yasani in zan je wurare ina zuwa ne da mutum mai kamun kai, mutum da ya san me yake yi, mutum mai aji da girma ta yanda hankali ya kama jiki. Mutum zai iya yi zai iya zuwa wurin bare ba da abin kunya ba. Amma idan kai na fahimci cewa wuraren wurin da zan je ɗin idan ka je za ka ban kunya to zan yi maka wani wayo ne ta yanda za ka samu ka tafi gida ko ka je wani wuri kafin nan kafin ka je wani wuri ni kuma sai in samu in gudu. Bazanta ba giyama wuraren wurin da zan je ba. In kuma ka san wurin ma in mun je mu to zan ta gudu ne saboda kar mu haɗu. Saboda idan mun haɗu ma za ka ban kunya ne sosai a cikin mutane. To in ya ban kunya kuma cikin mutane mebi ka kalli wata yarinya ta ma kyau kana so ka je ka tare da. To in ka je in za ka je in abokin ka ya fara ma wawanci za ka iya ce za ka za ka iya kallon yarinyar za ta ce wannan ma yana da wasan banza to me zan yi da shi ma na dena ba na son shi. Kaga tun kafin ka je ke nan an ce ba a son ka. Amma idan ka je ka da confidence ka je ka kai kaɗan ka an kal le ka anga kana da kamun kai. Wani lokacin ma matan da kansu ma za su zo wurin ka. Amma ya kamata ne kai namiji ka je wurin macen ka je ku yi ta bayani. Sai sa wurare ana zuwa da kaya mai kyau, a je da abu hankali, a yi abu wanda ba sai mutum yawannan ba. Abubuwa masu hankali da masu nasuwa. Haka nake zuwa wuri. In zan je ni sai na tabbata na yi wanka ma sosai, na wanke jikina, na fesa tulare, na ɗan ci ganye, na shike nan hankali na ya kwanta sai nafi ta kawai ba wani dogon bayani.

Eh nide ina zuwa kasuwa ko wane ƙarshen sati wato kenan ran Asabar ko ran Juma'a amma wasu kuma ba wai ranar Asabar ko Juma'a suke zuwa ba suna zuwa ciran Monday ko Talata ko Litinin ko Alhamis to ni kuma ran sati da Juma'a nake zuwa ran Lahadi kuma ina zuwa ibada shi sa ba na zuwa ran Lahadi kuma ran sauron kwanakin ina zuwa makaranta da wurin aiki daga daga Monday zuwa Juma'a ama abun da ya kama daga Asabar sai in je ni kasuwa in yo cefane kamar wasu kayan abinci na idan ya ƙare idan an biya ni a wurin aiki ƙarshen sati ran Juma'an na dawo in nai wanki ran sati sai in je ni kasuwa in je ni in siyo abubuwan da na kamata ina ina da su kamar su kayan abinci da kayan ɗaki da kuma abun da ya kamatan ajiye a ɗakina misali ace tukunya ace gas ɗin da nake dafa abinci da shi ya ƙare to don je ni gidan mai ko gidan mai refilling ko gidan refilling gas in je ni in sa gas ina sa ki samun kilo ɗaya ko kilo biyu to in nasa na dawo sai zan siyo in je ni kasuwa in siyo kayan abinci kalansu wake, shinkafa, masara da taliya da macaroni sai da sai da su manja da maggi da albasa duk in siyo ina aiki da su idan na siyo haka sai zan ajiye shi sai ya yi irin kwana biyu uku ina dafawa a hankali a hankali gas ina gashinan ina dafawa yawanci shiya sa nake zuwa kuma ina zuwa da safe ne in naje da safe wani lokaci ba na samu suna buɗewa shiya sa ba kullum nake zuwa da safe ba wani lokaci ina zuwa da rana ne idan naje ni da rana to zaka kalli kowa ya fito daga kasuwa zaka kalli an kawo wanda ya je sari ma ya dawo wanda bai je sari ba ma ya buɗe kowa ya buɗe shago ga kaya a waje ko ta ina to shiya sa na fiso ina zuwa da rana saboda kowa ya gama fito da kayan sa an baza komi zaka iya siyan duk abun da kake so ranan ranar Lahadi kuma ba kowa bane yake fitowa saboda akwai masu zuwa coci za su je su su yi ibada to in sun je yin ibada ƙofan su a rufe dan Asabar ɗin ma idan na je misalin ƙarfe ɗaya ko shabiyu da arba'in to lokacin zan samu sun tafi ibada musulmai sun tafi ibada a masallaci sunan je su sallah na minti biyar to ya kamata in jira su da cike minti biyar ne ba ra a jima ba amma idan kuma idan kuma ban jira ba sai dai in ɓata kuɗin mashin dina in dawo gida can in sace komawa kuma ka ga abin bai yi ba idan na ɓata kuɗin mashin da yawa haka akan minti biyar to lokacin da zan ɓata akan mashin ɗin ma kaɗai ya ci minti biyar in dawo balle in sake komawa in na koma kuma in sake siyan abun daidai haka kuma na yi asaran kuɗin mashin shiya sa ina so in je da rana imma na same sun tafi ibada in sake jira in sun gama in sun gama sai su zo su salame ni su auna mun wake na kwanu ɗaya da su taliya tuwaliya kan ina siyan rabin kwali ne da kuma wannan to ranan in na dawo sai da yamma in je wurin kostom na in siyo kaya kaya misali wato kenan in je wurin kostoma na in siyo kaya in siyo riga da wando da kuma kayan aiki misali ace ina wurin aiki sai bairo na ya ɓaci ko ya ƙare ko kuma takadu na ko ya samu matsala to dole ne in siyo takadu wanda zan ina rekodin aikina ciki ina ajiye tarihin aikina jadawalin aikina a ciki idan na ajiye wa to zai taimaka ta yanda in na manta yin abu zan iya zuwa in tuna in buɗe cike sai in tuna idan na manta abu in kuma ban manta ba to shi kenan ba sai na ci ruwa cikin littafi na jadawali ba kuma ina zuwa in siyo bairu ka in ajiye su a gida idan na ajiye bairo ka a gida wani lokaci sai inna ajiye bairu ka sai inzo in cire in zo in ina tafiya aiki da shi yau in tafiya aiki da shi gobe in tafiya aiki da shi shine lokacin da nake zuwa kasuwa idan na je ni da safe dan je ni in siyo in siyo shinkafa don in siyo kayan abinci hakan nan in da rana kuma yayi don yi ƙara komawa in siyo sauran kayan abincin irin su taliya in yamma yay kuma in je in siyo kaya in na dawo in dafa abinci in yi wanka to shi kenan in sa kaya na in huta ran Lahadi ran Lahadi in huta ran Monday in ci gaba da aiki wato Litinin kenan.

Eh muna da manufa na wata wata, misalin wannan manufa in dai an biya mu albashi a wata sai muyi adashi zamu kawo ace kowa yana da kuɗi zai kawo dubu ɗari ɗari, to kaga manufar mu a kowane wata idan an haɗo adashen nan za a zo a bama mutum ɗaya sai abashi, ko wani wata kuma dukan ku zaku haɗu ku zo ku haɗa wani lokaci kuma za'a buɗe asusu ne kullum ace ƙungiyar ku, sai kuna tara kuɗi a ciki ace kowanne sati kuna tara ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya ɗaya, to kaga manufar ku zai iya ya zo ya cimma wanda yau an ajiye kuɗi, gobe an ajiye kuɗi, jibi an ajiye kuɗi. Nan da nan zaka kalli cewa kun tara kuɗi da yawa, to in kun ga kun tara kuɗi sai kuyi wani abu mai kyau da shi, wato manufar ku ya cika kenan, misali ace kuna son ku saya a ce teburin wurin aiki ya samu matsala kuna so ku siya wani to kaga manufar ku na watan kenan ya kama kenan siyan teburi sai ku je ku nuhu su ku tara kuɗaɗe ɗari biyar-biyar ko wane ƙarshen sati in kun tara ya kai kuɗin teburin daman zaku tambaye kuɗin teburin tukunna. Idan an tambayo sai a kawo kuɗin teburin sai a zo a siya a taba, a tara duka sai a zo a siya. Kaga manufar ku na watan ya cika sai a fara wani wata kuma mene manufar ku yanzu. Manufar ku a samu cigaba to ka gani manufar ku samu cigaba ta turo kowa yaje ya nemo shawarwarin da zai zo ayi meeting akai saboda a samu cigaba a cikin aikin ku na cikin wurin aiki. To in kun, kowa yaje shi ya kawo na shi shawaran in an kawo shawaran sai a ɗauki shawaran da an ga ya dace kuma yayi za ayi aiki da shi sai abar shawaran da an ga bai kamata ba. Idan an yi aiki da shawaran da ya dace to zaka kalli cigaba gabaki ɗaya a wurin aikin ku. Cigaban da zaka samu mai kyau ne a wurin kamfani ko a cikin wurin kasuwa ko a ina za ka samu cigaba sosai. Sai saha manufar mu wata-wata yana da amfani amma kafin nan ayi manufan nan sai kun haɗu kun zauna kun yi haɗin kai, kun zauna kun yi bayani, ya ne me yasa ace kamfanin nan ba ta cigaba, me yasa aka samu matsala to sai ku zauna sai kuyi bayani tsakanin kai da kai da abokan aikin ka maybe shugaban kuma za ku haɗa. Sai kuyi magana ai rashin kuɗi ne ko kuma ace rashin kawo shawara ko kuma rashin kuzari ko rashin zuwa da wuri ko zuwa daga baya zuwan latti shi yake jawo wa to ka ga haka bai kamata ba sai a zo a fara sabo sai a fara sai ku ce to za kuyi meeting. In kuyi meeting za kuyi tattauna akan abun da ya baya jawo wai to ko wa ya faɗa sai ce ai rashin haɗin kai wani zai iya ce rashin haɗin kai wani kuma zai iya ce rashin kula da wurin aiki wani kuma zai ce rashin shawari wani kuma zai ce rashin kuɗi sai a ce toh a rubuta, a ɗau gyara akan abun nan in rashin kuɗi ne za a nemo abu wanda zai tara kuɗaɗe sai ƙarshen sati ana bashi ko ɗari biyar-biyar. In kuma rashin shawari ne za ace kowa yaje ya nemo shawari a wurin wuraren abokai da ƴan uwa ta yanda za a samu kamfani ya samu cigaba sai a siya a je a kawo a bada shawarin sai a yi aiki da shi. Idan kuma an ce rashin kwastomomi ne to a wurin aikin ku tsarin ku na watan can za ku je ku nemo kwastomomi da yawa ku musu bayani akan yanda kamfanin ku take da aiki da inganci mai kyau. Misali ace kamfanin abinci ne sai ka ce musu ai wannan abin yana da sauki sosai kuma yana ƙara lafiyan jiki yana da kyau mutum yana ci to in ka ga mutum ɗaya in ya siya idan dai abun ya mishi aiki mai kyau a jiki kuma ya kalla ya dace akan ya ƙara to zai iya komawa ya gaya wa abokanansa ya ce ni fa na siya abinci a kamfanin nan kuma na ga yana da kyau sosai na ci ya za ku je ku iya ne? Sai ka ce eh za mu iya to idan kun je ku za kuyi zuwa ku ƙara ka kalli kenan shawaran ka na ƙaro kwastomomi a kamfanin ya fara aiki to nan da nan za ka kalla kuɗi ya fara shigowa kamfanin idan shawaran ka yayi kyau za ya ƙara ma matsayi albashin kama za a iya ƙarawa saboda aka kawo shawara shi ma wani manufa ne na wata-wata wanda mutane su ke yi.

Ina kammala aiki a lokaci ne daidai da yanda ya kamata. Yanzu in ace zan tashi, ina aiki a wurin aiki sai aka ce min zan tashi ƙarfe huɗu to zan tun ƙarfe uku zan fara shirye shirye. Kai tun da safe ma idan nayi wanka na saka nazo ni wurin aiki, nazo ni na zauna sai na kalla aiki kamar zai ci gaba kamar bai ci gaba ba. Sai in zauna in fara bada shawari mai kyau. In fara inna dawo zanga zanyi lissafi ƙarfe nawane zan tashi. In naga ƙarfe huɗune na yamma zan tashi sai in fara shirin kammala aikina tun ƙarfe kamar ace uku. Idan rubuce rubuce ne sai inta rubutawa tukunna. In naga uku da rabi yayi to zan fara tattara fayil ɗin ina kullewa zuwa huɗu lokacina yayi sai in kulle wurin aikina in dawo. In gayawa shugaba na aiki lokacin aikina ya tashi. Shine yanda nake yi in kammala aikina akan lokaci ko kuma idan ina da abin yi a gaba to zan tabbatar da ce yanzu daga ƙarfe biyar zuwa ƙarfe biyu zan, zan tabbatar da cewa na gama wanki in ace wanki zanyi. Zan tabbatar da cewa in ko min yawanshi zan bashi lokaci kamar awa ɗaya. Haka nan sai inzo ko sa'a ɗaya ko sa'a biyu sai inzo ni mu fara wanki. In na gama in samu in naga lokaci na tafiya sai in ƙara sauri mu wanke shi da kyau in ya wanku da kyau to kaga na gama aikina kenan akan lokaci. Zan samu inyi abinda nake so ko inje inyi wanka duk da cikin wanka ma in samu in kammala. Idan zan, idan dai ni ina so in kammala aiki akan lokaci to ina so ina farawa da wuri ne. Idan na fara da wuri yafi min yanda zan iya samu in kammala aikina da wuri. Koma bamu fara da wuri ba na samu nayi latti to kammala aiki zai ban wahala. Dan, dan in kammala akan lokaci ba duk abin da zanyi na gaba to lissafin ya ruguje kenan sai na sake neman, sai na sake yin watarana amma na aikin dai zan yi sai na shirya da wuri.

Karshen mako ina shirya abubuwa da yawa. Misali in za a ce mako ya zo karshe, in shirya ne in sa, in tsinyi, dan yi wanki, in yi wanki, in yi wanke wanke, in je ni kasuwa, in siyo abincin gida, in dawo, in koma in siyo kayan sawa da kuma kayan da zan bukata a wurin aiki. Duk shi ne shirye shirye na na karshen mako. Ko wani karshen mako ina yi haka. In na gama muna fita shagali da abokanaina mu je mu ci abinci da su ice cream da shawarma da komi. Sai mu samu mu yi shagali shine lissafina na ko wani karshen sati na mako. Ko wani karshen sati na mako idan an biya ni albashi, in dai na fita aiki da wuri na samu har aka bi-- in dai na fita aiki da safe na je ni na wuni aka biya ni ranan farko na mako har rana ta biyar na mako aka biya ni, to ran asabar zan shirya ne da abokanaina muɗan yi shagali. In na siyo kaya, na siyo kayan abinci mun shagali da abokanaina, shikenan sai mu samu abu mu ci, mu siya abu a wurin wannan ɗin mai dafa abinci zamu je mu samu, mu ce ya dafa mana abinci. Iya daidan mu ni da abokanai na sai mu dafa komi mu samu mu ci. Shi ne abubuwan da nake shirya wa a karshen mako. Kuma in shirya yanda zan huta mai kyau. Idan na dawo gida in samu in huta saboda gajiyan ayyukan da nayi daga baya. Dole ne mutum ya samu ya huta.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai saboda yana taimako na in aje tarihi sosai wanda idan na aje su, idan wata rana na zo ina dubi dube zan kalli tarihi zai biya mun bukata zan kalla in tuna baya. Kwanakin baya nan ma aje hoton yanar gizo gizo ya mun amfani sosai. Na zo ni na aje, na aje waya na ina aiki dashi sai wayan ina taɓa cikin wani apps sai baya shiga. Ina taɓawa sai baya shiga sai nace bari in kashe wayan in kunna sai na kashe wayan sai na kunna. Ina kashe waya na kunna kawai sai waya yaƙi kawowa kuma yana inada abubuwa da yawa a kai amma Allah ya taimake ni akwai wasu a kan yanar gizo. Ina da hotuna da su waye waye da yawa a kai sai nace yanzu to ya zanyi sai na je wurin gyara sai wani yace mun wai batir ne sai na je wurin mai gyara batir. Garin gyara batir sai yaje ya fasa mun screen din waya to sai na zo da na dawo gida sai wani yace mun ai gyaran nan flashing ne sai na koma ashe gyaran dubu ɗaya ne ma nace na aka canja mun batir in dubu biyar. Kuma wurin gyaran batirin an sake fasa mun screen amma abubuwa na suna kan yanar gizo suna ajiye sai da aka mun flashing ɗin. Flashing wato kena goge komin cikin wayan komin cikin wayan to Allah ya taimake ni saurin suna kan email ɗina a yanar gizo suna ajiye shine Allah ya taimake ni na samu saurin hotuna na. Sai na koma wurin mai shagon nace an fasa mun screen ya za a yi? Sai yace wai sai dai mu raba a sara. Na ce ni batir ɗin da suka samu sabo ma bana so dawo min da tsohon batir ɗina sai aka dawo mun dashi muka raba hasara akan screen ɗin. Screen ɗin dubu sha huɗu ne amma na biya shi dubu tara saboda shi suka yi gangancin suka fasa. Da aka gyara na dawo to kafin na dawo da hotuna na da wasu abubuwa na gaskiya na sha wuya. Yanzu haka ma har yanzu akwai abubuwan da ban dawo da su ba amma wanda suke kan yanar gizo gizo ɗin na sauko da su suna kan waya na yanzu. Wa ƴanda kuma ban sauko dasu ba to daman lokacin basu hau kan yanar gizo ɗin bane shiyasa. Gaskiya ranan abin ya ban haushi. Abun dai kamata in je inyi gyaran dubu ɗaya naje ni ina gyaran dubu goma sha ɗaya saboda dalilin me? Wani ne yace min wai batiri ne kuma da man ba batiri bane. Ashe da na samu mai gyara mai kyau da yanzu sauran abubuwa na ma duk suna nan amma sauran Allah ya taimake ni na same su a yanar gizo. Ya je ya ce mun wai batir ne naje na canja batir kuma aka fasa screen. Abun dai na nan nayi gyara da yawa shiyasa ni yanzu idan zanyi abu sai na tambayi shawarin mutane da yawa ya za a yi min ajiyan abun nan a yanar gizo ta yanda kowa yana ya samu matsala ko ya ɓace dan ya gyarawa to don ya samu masu gayamin da yawa. Shiyasa ni na fi son yin abu a cikin ina yi yanzu haka na koyi darasi. Idan zan yabo in nayi kaɗan ko hotuna ko wani, wani abun aiki mai muhimmanci to zan ɗauka, rataye shi zan ɗauka in sa a kan yanar gizo in ajiye su a wurin ta yanda ko da waya na ya ɓata indai abin can mai amfani ne toh yana kan yanar gizo ba zai ɓata ba wani lokaci kuma ina yin posting a Facebook ina tura hotuna na wani lokaci kuma ina tura wasu bidiyoyi ina tura duka in je in bar su a wurin ta yanda ko wata rana ace na tsaya na samu matsala idan naje na yi mata flashing ko na siyar. In na siyo wani waya inna dawo inna sa cikin email ina, inna sa a kan waya to ta kalli abun ya fara sai ka kalli hotuna na suna kai sai in je in sauko da su. Ajiya ka ga ajiyan hotuna na yayi kyau kenan wato kenan a yanar gizo ajiya yana da kyau. Ko da wayan mutum ya ɓata zai iya samun hotunan sa da bidiyoyin sa na yanar gizo wanda ya ɓoye su a can. Amma in ba ka samu ka dawo da email ɗin ba to ba zaka kalli hotunan ka ba da su email ɗin da su bidiyoyin ka su duk sun tafi kena. Shiyasa an fi so idan zaka yi abu kaje ka kawai ka tura su a yanar gizo wurin ajiya ne mai kyau.

Gaskiya ina tuna abubuwa da yawa, abubuwan da nake yaro kamar kalan wasan banza da nayi da kuma abubuwan tarihin da na ajiye. Yanzu haka ma lokacin da nake aji ɗaya, idan ka zo ka aji makaranta gaskiya ina tuna abubuwa da yawa, abubuwan da nake yaro kamar kalan wasan banza da nayi da kuma abubuwan tarihin da na ajiye. Yanzu haka ma lokacin da nake aji ɗaya, idan ka zo ka aji makaranta ko kuma idan an fito irin wasanni toh wasan yana da daɗi gaskiya. Kayan ka da datti toh wallahi ka shiga uku za a tamaka an neme shi sosai ba a same shi ba da ƙyar aka zo aka same shi. To gaskiya abun can na tuna yana ban daɗiya. Wani lokaci kuma a aji idan ka zo ka aji ko ta mace in ba ku sa gajerun wando a ciki ba toh kun ta shan duka kenan za a mai da a duke ka a maidake gida ace ka zo ka zo ka sa gajerun wando a gida in dai a makaranta ne. Wani lokaci kuma a cikin unguwa in ka zo ka kana tuna wani wasan banza da kuka yi da wasu sai ka ce kai an yi yarinta amma yanzu za ka zo ka duba wasu kaga sun girma sun fara ɗagunkai saboda wai su sun girma. A'a sai ba haka rayuwa yake ba. Ni idan na tuna da ina tuna abubuwa da yawa kamar su wasan da muka yi da kuma ƴan makarantar mu da kuma ƴan ajin mu da kuma kalan kwaɓen da muka yi a cikin aji. Wani lokaci wata yarinya a ajin mu tun muna a primary two a aji biyu can muna muna da ance a yi bacci a class saboda malamin bai zo ba sai aka ce a yi bacci. To ana cikin bacci kawai sai yarinyar ta yi fitsarin kwance. Wallahi har yau ina tuna abun can. Wani lokaci kuma aka ce akwai wani yaro sai yaje ya sato kuɗin maman sa sai ya zo yana sayan biskit da kuma biju idan ya siya sai ka kalla sai ya zo ya raba wa abokanansa. To ya yi na farko an ce wai ya ce wai maman shi ne ta ba shi kuɗi. Da ya ƙara na biyu har ya sake faɗa aka yarda. Da ya yi na uku sai aka ƙi yarda kawai sai aka ƙi yadda samu tambaya maman sa sai maman shi ta ce "Ai kuɗin ta ya sha ɓata waye waye kuɗin ta yana ɓata a cikin gida?" Nan shi kenan an samu matsala aka dawo aka zo wurin wannan aka zo wurin shi aka ce ba ka ce maman ka bane take ba ka?" Sai yafara kame kame kawai aka duke shi aka kira abokanansa wanda suke cin biskit ɗin tare da shan abun aka kira su aka zana su sai aka sashi a gaba yaron ana bin shi a gudu a baya ana ce ɓarawo ɓarawo ya saci kuɗin maman shi haka aka tamai waƙa. Wani lokaci kuma za a yi wasan wasanni na makaranta sai aka ce bari za a sa za a nemi kara dogo wanda za sa tu ta jiki. Sai aka ce ama sai an hau bishiya an saro sai aka ce mai unguwa ze taimaka ya bar mana muje mu saro reshe sai ya ce eh zamu saro." Sai bari sai aka turo wani yaro sai ya hau ya hau sama reshe yana kan saro wa. To shi ya je shi ya hau bishiyar da takalmi kuma daman ba a hawa bishiya da takalmi ya je shi ya saro abun nan yana cikin saro wa kawai sai ya taka wani wuri sai kafan shi ya zame se ya faɗo a kan ɗaki yana faɗowa sai dawo ya faɗi a kan gado shi kenan. Bakin shi ya fashe ya jiji ciwo amma Allah ya taimaka bai karye ba. Kuma sai da aka mai woni aka ce aka mai aka mai kashedi aka ce mai.

Ina iya yin waƙa a cikin zuciya amma ba kowane lokaci ba. Wani lokaci in ina zaune kawai sai in ji, in ji ba in yi waƙa sai in ta yi waƙa a zuciya na sai in ta yi amma baki na ba zai buɗu ba. Amma yawanci in zan yi waƙa ina yi baki na buɗe ne. Idan zan yi waƙa sai in kunna waya na sa waƙa ina ji ina bi da baki. Ba kullum bane nake yi a cikin zuciya. Wani lokaci kuma idan na sa a jikin, speaker ɗakin mu home theater, in na jona da waya na idan yana kara sosai toh shi waƙa haka yafi burge ne. Kaman waƙan mutanen wanda suka iya waƙa sosai. Yan kasan mu na nan Najeriya kaman su Davido, su Kizz Daniel, su waƙoƙin su nake so ina sawa a waya sai yana mun daɗi a kunne. Wani lokaci idan irin ina cikin yanayi da ba na waƙa ba to sai in ta yin waƙa a cikin zuciya. Idan kuma ina cikin yanayi mai kyau ta yanda zan yi waƙa hankali na a kwance to zan iya yin waƙa baki na a buɗe hankali na a kwance. Amma wani lokaci kuma idan ba haka ba sai dai kawai in je ni in yi ta, in yi ta yin waƙa, in ta yin waƙa a cikin zuciya na wani lokaci kuma in ta yin waƙa a wajen zuciya. Ya danganta da yanayin da nake ciki da kuma yanda nake jin zan iya yi a lokacin. Saboda wasu kuma ba su iya yin waƙa a cikin zuciya idan za su yi waƙa a waje suke yi kuma da ƙarfi saboda su sun saba surutu sosai. Sai kalla waƙa abu be kai wurin ihu ba sai su tayin ihu. Wani kuma baya iya yin komin ya waƙa mai daɗi. Ba zai magana ba sai dai ta ji a zuciya yana kaɗe kai yana rawa da kai ba zai iya ba. Amma wasu kuma ni irina ina iya yi a zuciya wani lokaci kuma ina yi a waje. Amma mafi yawanci nafi yi a waje ne. Waƙa a zuciya sai irin ina cikin mutane kuma ba na so in dami kowa shine zan ta yin waƙa a cikin zuciya. Amman ba haka ba in ni kaɗai ne ko ni da mutanen da suke son waƙa ko kuma su ma waƙa mutane suna waƙa suna ihu toh ni ma zan yi waƙan ta waje ne. Shine yawancin yanda nake yi. Waƙa na yawanci ina yi ba a zuciya ba ina yi a waje ne kowa kawai ya ji, kowa ya ji yanda nake yin waƙa.

Ina kai, ina da jaka kala kala. Ina da jakan baya, ina da jakan gefe kuma ina da jakan da yake gida anan wan-- ina da jaka a gida anan wanda nake iya sawa a gida, mm, in sa kayana ciki. Jakan gida shine wanda zan ɗauka in sa kayana ciki, kayan wanda na wanke na guga in sa kayana ciki a je dai. Jakan kuma makaranta shi ma wancan daban ne. Wancan takadu nake sawa da su biro wanda zan je in ina karatu ina rubutu a cikin littattafan da yawa. Nan lokaci kuma jakan gefe, to shi jakan gefe kuma ina iya sa wayana da caja na ina yawo da shi saboda in-- lo-lokacin da na kalli wuta nakan sa caji. To jakan nan na siya shi da tsada ne. Lokacin da zan je siya ma, in gaya muku mai mashin in na hawo a chaba na je ni sai mai mashin ya je shi yaki ba ni wai baida canji sai da muka nemi canjin muka sha wahala kafin nan muka samu canji. Shi ya fiso in bar mishi canjin ni kuma na ce baran bari ba haka na karɓo kayana na dawo. Na je ni na siya jaka, jakan gefe na an ce mun dubu huɗu to ni kuma lokacin dubu uku da ɗari biyar ne dani sai muka yi ciniki da mutumin sai ya ce mun to zai bar mun dubu uku da ɗari biyar. Na muka gama cinikin sai ya ce to in zo bari ya samun a leda. Samun a leda sai na dawo sai na hau mashin na iso gida. Na hau mashin na iso gida shi ke nan na fara sa caja na da kuma takadu na da kuma caja na da kuma wayana ina yawo da shi. Jakan baya na kuma an kawo mun kyauta ne daga, daga wani wuri ranar shagalin murna haifuwa na ne, ranar zagayowar haifuwan shekarar na yanzu. Shi ne na, na karɓi, na karɓi haka zuwa ana kawo mun kyaututtuka da yawa sai wani ya kawo mun jaka. Sai na kalla jakan na ce mashi na gode sai na karɓi jakan na sa littattafai na ciki. Na sa littattafai na da komi a ciki ina zuwa makaranta. Jakan mak-- jakan gida kuma wanda nake sawa kaya ciki. Wancan iyaye na ne suka bani wanda ta sawa takadin da komi na ciki. Amma jakan da nake kai da wa makaranta shine jakan da aka ban kyauta da shi ranar birthday na, ina zuwa makaranta da shi. Shi sa-- shi nake sa takadu na da komi a ciki in je makaranta.

Eh, wani lokaci ina ci, wani lokaci kuma ba na ci. Amma idan zan ci, ba na cin shi shi kaɗai da sallah saboda yana da zafi. Ina haɗawa da ruwan zafi da tomtom in tafasa shi sai kaman shayi sai in sha. Shi ne ya fi mun daɗi. Tafarnuwa wani abu ne wanda yake nan. Turanci ana ce mashi garlic. Tafarnuwan nan yana da ɗaci kuma yana da zafi sosai a baki. Idan ka sa a bakinka za ka ji, za ka ji yana ƙona bakinka kuma yana sa warin baki. Amma kuma yana ƙara lafiyar jikin mutum kaman kallo. Shi da albasa idan kana ci, in kana ci za ka samu ƙarin lafiyan ido. Tafarnuwa kuma yana maganin abubuwa da yawa. Misali ace sanyin ƙashi, za a iya tattaunawa da ruwa ruwan shi sai a sama a jikinka a wurin sanyin ƙashin inda yake sai a ɗaure. To za ka kalli ciwon ka zai warke, nan da nan zai warke. Amma idan kana, don ba ka amfani kuma ba ka son warin, akwai wanda ba su son warin abu. To tafarnuwa yana da wari. Idan ka ci a bakinka, duk in da ka je in ka yi magana to za a san mene ka ci saboda abun yana da wari a baki ko sai ka nemi brush da ma clean kaman close up sai ka zo kana dirje haƙorinka da shi. Ka dirje shi duk dattin ya fita amma warin bari ya bi ya fita. Sai ka nemo kaman tomtom ko wani minti mai ɗan zaki wanda zai ƙera ma bakin ɗanɗanon bakinka. Sai ka nemo irin shi kafin nan sai ka zo ka sa a bakinka to nan da nan za ka kalli ya sai tumaka daidai komi ya zama maka daidai. Amma ba a haka ba kuma sai dai bakinka ya yi ta wari sai ba tafarnuwa da shi da albasa yana sa warin baki amma tafarnuwa shi ya fi sa warin sai saba kowa ba ne yake ci wasu kuma ko warin shi in sun ji sai ga suna barin wurin saboda abun yana da matuƙan wari sosai. Warinsa yana iya sa wani amai ma. Wani idan ya ci ya yi tafarnuwa to in ya je ya yi magana a wani wuri in wani ya ji warin to amai zai kama shi. Duk abun da ya ci zai iya hararwa saboda warin abu. Yana ɗaga wa wasu zuciya sosai. Wasu kuma idan sun ci sai su ce wai daidai ne yana ƙara musu lafiya. Eh, maganan ƙara lafiya kan yana ƙara lafiya amma yana da wari. Shi ne abun da ya sa wasu basa son shi.

Eh ina sa tulare kullum idan zan je ni aiki, idan na da kafin je ni aiki sai inyi wanka, in na yi wanka in shafa mai in sa kaya sai in fesa tulare a jikin kayan. Da na fesa tulare sai inyi kanshi to sai in fita in je wurin aiki ko makaranta. In na sa haka toh mutane da yawa za su gani su ce ya, lalle wannan ya iya wanka mai kyau kaga har ya fesa tulare kuma yayi kanshi sosai. Amma wasu in ba ka fesa tulare ba in kayanka ya jima a ƙasan akwati to zai yi damshi, to damshin zai iya sa wari wari zaka ji jikin kayanka ya fara wari wari. Amma yawancin lokaci kuma, yawancin lokaci mutane masu irin warin jiki ko sun yi wanka dattin jikinsu baya fita ko ya fita warin yana nan, wato masu ƙarnin gashi to kalan waincan mutanen ko sun fesa tulare idan bade sun samu tulare mai kyau wanda idan an fesa yana da ƙarfi ba to ko an fesa kalan wancan sai dai ya ƙara ya haɗu da warin jikin sai ya ƙara wani wari. Amma an samu tulare mai ƙarfi wanda zai iya kashe warin jikin wannan mutum to ana iya setashi mai kyau ta yanda mutum idan ya yi sai wannan. Tularena ina siya ne a cikin kasuwa duk kowane ƙarshen sati idan na je nin siyo kayana. Akwai wurin mai shago a wurin yena siyar da tulare kala kala. Akwai na mata, akwai na maza akwai wanda ake irin fesawa a jikin ɗakin nan irin room fresh in nan ana fesawa akwai wanda kuma shi yana nan kaman koyi amma fari hakan nan. To shi wancan ana sashi a cikin kayane saboda ko kaya ya damshi bazai yi wari ba zai tayin kanshi mai kyau. Shi ne tularin da ake aiki da shi. Tulare yana da matuƙan amfani. Yana sa mutane su soka baza ana jin warin jiki ba ko kuma wani wannan. Kowa zaka ga yana so ya ina da idan an ji tularen kama yana da kyau. Zai iya zuwa tambaye ka a ina ne ka siyo tularen nan? A ina ne ka siyo tularin nan? To sai ka iya faɗa masu ra'ayin ka. Amma yawanci tulare yana da kanshi kuma yana da kyau sosai. Mutum yana fesa wa kafin nan ya fita aiki.

Eh, ƙwarai da gaske ina son ɗakina yayi haske mai kyau, ta yanda idan na shigo ba sai na ta laluɓa wani abu barin ji duhu ba. Kawai zan buɗe, ina buɗewa se in kunna wuta to zan ga haske, zan ga komin da yake cikin ɗakin. Koma mene inde yana cikin aikin to in de akwai haske zaka gani. Amma in dai babu haske in wurin akwai duhu to akwai matsala kenan. In ka zo kana zaka ɗauki abubuwa, ba za ka kalli abun ba. Kai ga kanan ka shigo sai ka ta lalubawa kuma garin laluben nan zaka iya zuwa in wayanka na caji a ƙasa zaka iya zuwa ka taka. Ko kuma wani lokaci in kanayi sai ka yi karo da bango sai ka ji goshin ka ya buga bango zaka ji ka ji ciwo. To shi yasa ake so ɗaki da haske. Ana sayar da gulof a shago. Idan gidanku akwai wuta sai ka je ka siyo gulof. In babu kuma sai ka nemo tochi da batura guda iya adadin da tocin yake so sai ka sawa tocin. To in ka yi haka zaka kalli komi ya zama maka daidai. Zaka kalli in ka kunna toci shi ma kaman haske ne. Haske ne wanda ake haɗawa da hannu da batir. Wanda kuma hasken gulof kuma wanda ake sayarwa a shago to shi wancan da wutan lantarki ake yi. Idan an ma an maka gini an sa maka tiles, an sa maka robobin da za'a igiyan wuta, se a ɗebo igiyan wutan sai a yi connection a haɗa ma wutan ka gidan ka ya fara kawo wuta. Amma kafin nan sai ka nemo gulof, sai ka je ka siyo gulof a shaguna. Kai nemi shago ka siyo gulof ka zo ka asa to za kalli gidan ka yayi haske. Har ze kara kyau ma. Haske yana da matuƙar amfani. Shi yasa kowa yana son yin abu da haske. Shi yasa abun da ya sa aka kawo yayin toci da su wayan nan kenan saboda abubuwa masu duhu wanda ba za a iya gani ba. Shi yasa ya ce a bar hasken kawai kowa yana gani.

Eh ina cin salati, ina cin kabeji, ina cin abubuwa dayawa, wanda irin wanda ake sawa akan shinkafa irin masu saida abincin kan titi suna yi. Amma su idan sun yanka nasu, suna yin shi da kyama. Haka dai ka kalli ko'ina a gidansu yayi datti akuya na cin salatin sai a kore shi a bar sauran. To wanda ya rage shine za ka ga an fito da shi an zo ana tallama mutane a titi ya bashi siya. Shi yasa ni bana cin salatin titi. Amma ni normally yanda nake yi ina siya a wurin mai kayan miya sai in dawo gida in zo in yanyanka salatin sayan in je in barbaɗa shi akan shinkafa. In haɗa da bama sai in ci. Amma ba kowa bane yake so. Wani ya fi so ya ci shinkafan sa salad shi kaɗai kawai babu salati. Wani kuma ya fi so ya ci da salat. Shi yasa ni wani lokaci idan ina da kuɗi sai in je ni in siyo. Idan kuma bana da kuɗi bana ciyawa. Haka na ke bari.

Ina son lokuta dayawa a shekara. Amma lokacin da na fi so shine lokacin bikin Kirsimeti. Lokacin idan ana yin kalan bikin, to ana abinci da yawa, ta yanda kowa zai ce ƙoshi. Ana fita, ana murna, ana haɗuwa da abokan arziki, kuma hakan gidan an zo kana da mutum wanda ya ka wayeshi, za ka yi masa taimake ka da kuɗi, za ka sayi kaya. To kuma idan ka tara kuɗinka, kakalli a lokacin ne ko lokacin Sallah, kowa ya tara kuɗi zai zo shi ya siya abubuwa, ya siya kaya, ya siya kayan abinci, duk ya kawo gida ya zo shi. Ranar Sallah ko ranar Kirsimati shine ranar da mutum ya fi so. Sai ka kalla mutum ya ɗebo abinci, ya ci, ya sa sabbin kaya, an je an yi ibada, an dawo, an dawo sai a ci gaba da yawo. To ranar kalan bikinta yana burge ni saboda ranar abinci ba zai zama matsala ba. Za ka ci abinci har ka ƙoshi. Kaman ranan za ka sa sabon kaya, za ka lura da abokan arziki, kowa za ku yi ta magana da shi. Zai ce kayan kannan yayi kyau, nawa ka siya? Sai ka ce mai "Ai dubu bakwai ne ko dubu shida." Sai ya ce to "A ina ka siya?" Sai ka kai shi shagon, kace mai shagon a kasuwa yake. In ka kai shi shagon ka nuna mai, ki ce ka dawo ka zo ka cigaba da bayanin ka ana.

Kai yi gaskiya ne ina tafiya da ƙafa sosai. Misali a ce ma in ban da kuɗin mashin wanda zan hau a daidaita sau in hau ya kai ni wuri, to gaskiya ina hawa ina tafiya da ƙafa in zan je makaranta. To idan na san ban da kuɗin da zan hawa daidaita sau zan hau zan ta fito da wuri tun idan misali a ce zan je makaranta ƙarfe takwas to zan fito tun ƙarfe bakwai in fara takawa saboda makarantar da nisa. In kuma wurin aiki ne shi ma haka, idan zan je wurin aiki ƙarfe goma to zan yi wanka in gama shiri in ci abinci in fito tun ƙarfe tara. Haka nan in bada ratan tazarar awa ɗaya kafin nan in iso takawa na zai awa ɗaya zai ishe ni. Zai iya isowa amma minti kaɗan ya rage kafin na a fara shi yasa na fi so in je lokaci a kan daidai ba lokacin da ya wuce ba. Ni idan na yi tafiya da ƙafa, ina tafiyan kusan kilomita uku ko huɗu saboda tafiya ne mai kyau. Saboda tafiya ma wani lokaci yana ƙara lafiya amma in tafiya ya yi yawa yana iya jawo illa. Shi ya sa za ka kalla a cikin wurin masu motsa jini akwai abin tafiya akwai na gudu duk ana koya wa mutane ne duk yana da hanyoyinsa ne. Wannan wanda za ka samu ka yi tafiya mai kyau amma in ba ka samu ba in ba ka samu ka yi koyo ma ba in tafiyan ya yi yawa to za ka iya kamuwa da rashin lafiya. Ma za ka gan can za ka gan tazzabiya ya kama mutum ko ba ka da lafiya ko ka ga komai ya cije ƙafa ɗaya shine babban masalan. Amma in kana tafiya kilomita ɗaya, biyu da yayi shi wancan daidai ne idan kuma ka yi tafiya ka kai kilomita kaman biyar ko bakwai to wancan zai iya jawo rashin lafiya. To ni ina tafiyan kaman kilomita biyu kawai ya ishe ni in na gaji sai in zauna huta ko in nemi a daidaita sau in hau in tafi gida.